Duk lokacin da mun samu hutu, ai, daɗe lokacin da nima zan duba ko ya ne ya kamata nima in yi hutu can. To mun samu hutu a Birnin Kano. Wancan lokacin muka iya koma kauye. Hutu a kauye kan shi muka fi jin daɗin shi. Irin baɗi misalin irin lokacin ce ana kusa a yi hidiman Kirsimeti. To wancan lokacin kan har muka je kauye, dai dai lokacin da mutum zai shaƙta sosai waton za ka ji daɗin kome da kome. To dai dai lokacin ne, lokacin da ruwa wato ince rafi da kore suna bushewa. To dai dai lokacin da mutane suna tafiya ya sa ruwa kenan ko. Kaga zai yashe ruwa a kamo kifi da dama. To a zo su dafa danyen kifi a gida na miya kenan. To kaga daɗe lokacin can ne har mbaka yi wa in baka in baka mai da hankakaliba in baka mai da hankali sosai ba. Za ka gan masaran kan da dama ke. Ta hanyar haka gen shi da yawa kana gan kamar zai kai kar shekara mai zuwa har wa'yansu lokacin muka ji kamar masaran can za ka ci abinci da shi har zai iya maka shekara biyu kafin ka hankara kawai. Wancan lokacin da nyenkifi ya fito, da aka yi yasan sha ruwa kafin ka hankara abinci ya yi nisa. To domin gaskiya duk lokacin da har ana miyan ɗanyen kifi cewa anfaracin ɗanyen kifi haka gaskiya abinci nasauka da gudu sosai duk inda yake don anacin abinci dana banza. To kaga, ba wai bamaci kifin bane ko wane lokaci. Gaskiya bamaci ka samin shi sosai ba. Irin ajiye wancan lokacin muka iya tashi mu matasa mu je da kugiyan mu. Mu je mujefa kugiya. Kaga mun wadan kama kifi wancan lokaci ba sosai ba. Wancan lokacin kaga ana kama kamar tarwaɗa, kana nan tarwaɗa kamar biyu ko uku haka. To kaga sai a juya ana dawo gida ba an kawo kuma kaga bai yi yawa ba kafin ka ankara yara masu doka wancan sai sun gasa ne kawai sun ci abunsu. To amma daɗe lokacin hidiman Kirsimeti can dai ne za ka gan an ya she ruwa an kama kifi na dukan kifi da yawa haka a cikin gumbo sai kaga kaga da yawa kifi kala kala sai ka kawo. Ko wan da za iya a sa su a cikin wato waya a sa wuta domin bushe a yi ajiya shiko. Na abun sun yi yawa ana kokarin a yi ajiya wan su ba wadolle sai an ci yin shi ba. To daɗe lokacin can ne muna sa mu dan kifi mun dai muna busar da shi domin za mu ajiye yake fito. Dudda ya kama za ka gan wan da za a ci wato wan da za a dafa kenan daɗe nyin shi kaga in ga shi na da yawa. To sai a sami shi kayan miya, ji kayan miya sosai. A sai da dai irin dafa wan mu ke dafawa wan da muna jin daɗin daɗin shi sosai dafan. To ka ne irin za a dafa shi a bishiya na da kyau sai ka ji kamar an soya shi ne. To hakaɗin sai ya ji mai har da barkono da kuma gishiri sosai haka. Za ka ji daɗin shi bana wasaba. To hakaɗin ma sai kaga mun a tashi waɗin za mu iya tafiya da jiɗin mu da an jefa kugiya sai mu kamu. To imbe ke wancan lokacin bakuma duk lokacin mun dawo ince kamar iri har wai mun dawo hutu kauye haka. To kaga wai an yi ruwa wai daɗe lokacin da nce ana shiga damina sabo sabo kamar birane ba daɗe wawa ana shiga damina. Sai kaga mu yara kenan har zamu iya gudu mu tafi daji daɗe wurin rafiya haka za kaga duk inda akwai kwaguwa za kaga ramun kan su. To za mu je mu na rudin kwaguwa wato za mu je mu dan ɗeba ciyawa. Muna dan soma shi a ba a kofan ramin su kenako wato kofar ramin kwaguwa. Sai kaga muna rudin susu fito sai mu kama. Hakaɗin ma za mu iya kama kwaguwa sosai su cika kowani wuri. Kagan kowan nan da za mu dawo da shi gida. To hakaɗin za mu zo mu dafa wato za a ci miya da shi. Haka iya dafa shi shima dafan to ka amma za a dan haɗa ganye a ciki. Iri ganye mai kamshi mai kyau din nan in an sa a ciki to abinci ta haɗu kenan. Ko wasu lokacin dai za mu iya kama wa sosai yawa har a sayar. To daɗin da zan ce domin daɗin na lokacin ba irin amfani da maganin ƙeshe ciyawa na sosai ba ko. Amma tun da an fara amfani da wancan abun kai a ɓangaren da dai muna samun ƙwaguwa sosai a dai miya. Yanzu haka bamaci ka samu su haka kamar na gani maganin da maɗa ƙeshe yana ƙeshe su. To ba sa yawa kuma kamar na daba. Da kan kowan kowani wurin dai ka je a wancan rafiɗin ramin kwakwa akwai ko taya na mun fara rudin kwaguwa kaga.

To gaskiyade makullanmu ai wansulokoci muka iya ajiye shi a gida irin kafito kana son ka tafi munyi yawa a gida kuma ai makullin ba dukanmu zai iya ishe mu ɗaya ɗaya ba. To aka iya cire guda ɗaya a samu wani wuri anuna ma kowa de kowa cewa nan za a dinga ɓoye wa duk wanda ya dau gida nan zai zo ya ɗauka ya buɗe kofa ɗe shi. To wansulokoci muna iya tafiya de shi in ya kasance cewa dukanmu ne za mu je wani wuri tare to da kam a kauye wancan ya riga ya zama abinde muna yi kowane lokaci. Sai ka gan wansu lokoci za mu je mu dan nemi wani dutse haka sai mu ajiye makullen kusa da kaf- kofa sai mu denna shi de wancan din wato dutsen a kai. To wani lokoci kuma sai munzo mun duba mun ce wa ai, indai mun saba yin haka mutane za su gane. To duda- duka ko da yake lokocin ba a cika sata sosai ba ba mu damu ba. To sai wani lokaci kuma mun fara ji ana sata a unguwar mu sai mun fara ajiye makullen wansulokoci za mu je ta baya ɗakin ne mu samu wani wuri wansu wato lokacin da ɗakin na ciyawa ne wanda wato an buga shi da ciyawa ba wai kwano ba sai muna da'n rataye shi ne a daɗe wani wuri a sama wurin. To yaranmu kuma in sun ɗawo makaranta lokacin de muna yara sai za mu iya tafiya wurin kagan mu yara ba mo ɓoye wani abu ba ko sai munzo de su abokanmu za mu iya tafiya wurin sai mu je mu ciro ki gashi suna a kallon mu da komi da komi. To da sun sen wurin sai ka waisu lokoci za a iya a ɗawo gida a ce haka kaza ya ɓata sai andinga andinga dukanmu wuce mu cewa mu muka ɗauka amma za mu duba da kyau cewa wancan abunkai har ba mu taɓa mu gaba ɗaya ba mu ɗauka ba ba mu yi komi da shi ba. To sai abun gaba ɗaya muna kan ci musu cewo ba mun ɗauka ba iyayenmu zasu ce mu muka ɗauka sai ya kai wani lokacin da abun da aka sata ma abun da anzo aka ɗaga ma to muma baza mu iya ɗaga shi ba wato wani kerfe ne kato haka wanda dakin sa cikin injin de ake neka masara da shi wato kerfe din ko anji an siryarne kome aka yi da shi ba mu gane ba domin lokacin muma akwai wani injin da muna na-na markaɗe na neka garin masara de muna de shi lokacin to daidai wanda za a sa shi ya je kama taya wato wil na nan dai na can din nan. Nauwuyi da shi sosai haka sai an daga sai lokacin ne an sanda cewa ai wannan abun ya riga ya wuce cewa yara mu ne za mu iya wato yara ne masu iya ɗauka shi domin an ɓere a cikin ɗaki ne ba wai a waje ba da za a ce a ya wuje ne da za a ce sune suka daga to tun da a ɗaki ne kuma ba a geni ba an san ce cewa a wayennan kan sunzo sun daga. Tun daga lokacin ki eh wato ma-makullen mu ba ma iya ajiye shi a wurin kuma ba muna tafiya da shi wato maɓude mu ba ma tafiya muna tafiya da shi kowane lokacin ba ma yaɗa mu bai shi a wurin ba. Shi yasa yanzu haka kowa da kowa na nan din nashi makulle in kuma mba yana mba kowa da kowa yana da na shi ba za a iya haɗa mawa wuri ɗaya kamar in ce mun dimu ake tafiya wuri ɗaya ci kama makaranta haka ko kuma za mu je gona tare kuma in Allah ya yadda in ba wani abu ba za mu iya sake dawo tare to za mu iya tafi da guda ɗaya. Wanda za su je makaranta suma haka za a basu guda ɗaya. To har haka ɗin kafin ka hankara ka gan ai kowa da kowa ya samu Mabuuen shi nan dawo da shi za buɗe ko faɗa. To makullen mu kuma gaskiya watakwar dokina muna saya a kasuwa ne muzo mu sa a wurin. Shi ya sa ko-kowane lokaci muna da ansa mu mu yi abun nan kowa ya tafi da nashi a siya amfani da za a yi da shi aka muke yi aka wuye har maɓuɓɓune anzo haka.

To takalma na gaskiya suna da ɗan yawa. Ka gane takalma na sunkai ince wanda na zan iya ƙirga in zo haka goma sha huɗu. Akwai wanda dama ya sa ya kamata cika su goma sha biyar amma wancan ɗin ya don samun matsala ni bana cika sa shi kuma ba. To takalma din gaskiya suna nan daban daban domin akwai wasu hidima dai sun kasance daban daban da ya kamata za a iya sa a je wurin da shi. Da kuma wasu lokoci yana kasance bisa ga kaya wato tufafi. In kana so ka sa rana ai in na so sa jalabiya, misali in na so sa jalabiya ai bazan je duku irin but wanda ake buga kwallon kafa da shi in zo in saba. Kasai in ka sa shi aka dimbe miike ba ko. To kowa ne kaya na da irin bukatar ko irin takalmi da ya kamata a sa shi da shi. Kamance na sa irin kaya na so tura wanda ake kira suit dina har na ji zanzaro dakyau haka kawo. Na sake na sa shi to ya kamata a ce takalmi da zan sa dai zama takalmi da zai miike da wancan ɗin. To irin wancan zan sa takalmi da zai rufe kafafu wa na duka sai kuma in wato suit din ya zama bakin kaya ne ya kamata in sa shi ma ya zama wato bakin takalmi ko. To na sa iri wancan ɗin. Wasu lokaci kayan cikinda za'a sa zai zama wani launi daban. Wasu lokoci zai zama ferin kaya. Wasu lokoci zai iya kasancewa na sa mai ruwan kwai ko kuma wasu lokoci dai ma zan iya sa wani bakine kuma a ciki kagen kuma na sake na sa mata bakin suit. To haka din ya kamata a sa takalmi da zai miike da shi. Ai baza ka sa kaya bakin sai ka je ka sa wani takalmi mai ruwa a ciki kaman mai ruwan kwai haka ko wanda kalan shi daban ne sai ka rasa. Ko mene mutumin ya sa a jiki. To shi ya sa takalma na suna nan da yawa. To wasu lokoci ka iya tafi wani wurin da ya kamata mazaka sa wasu kaya dai be zai rike kasu sai bazance irin kaya da dan riga haka a jikin ka wasu lokuta ma ba riga mai dogon hannu ba, mai guntu hannu wasu lokuta ma riga mai wanda marasa hannu ke nanko sai ka sa shi to ka sa iri wando jeans dinan ka sa haka din ya kamata ai kasancewa takalmi da zaka saba iri wancan kuma ba kaɗan nema iri takalmi wandina da dan sikewa ana kira sneakers ko kuma canvas ka sa a kafa. In ka sa iri wancan ai zaka ji dadi in tafi ya ka ji dadi in da zaka je kuma in ka sa shi shi da jeans din suna tafiya tare da dai. To in ka sa shi haka din ko ina ka shiga mutane sua sancewa eh ke ma kasai mai ake kira zanzaro. Amma kuma irin kaje ka sa shi aka sai kasani mun ce ka sa irin kama slippers na wanda ake wanka da shi nan kana tafiya da shi kagen gaskiya. Be nuna cewa kasan mai kake yi ba ko. Ko dai ke lokacin da muna kauye da gama cika damuɗe takalma da muke da shi ba. Wasu lokaci in kagan takalmanmu kawai zai iya kasance biyu ne kawai irin asiwo dai dan slippers wanda muna wanka da shi a bathroom dina wato wurin wanka ke na sarga. Zamu iya muna amfani da shi muna wainso ko wanda su wainso a yuka ba dole kawai. Wasu lokoci ma zamu iya sa shi mu tafi da shi majami'a. To fa mun cika damuɗe takalma sosai ba amma in zo haka ai tunda mutum na shiga cikin jama'a sosai ba kawai yi kawai ana nan ba. Kyaue yi da mutane ka lila kuma dukku san junan ku. To ai wancan lokacin ba cika damu sosai cewa takalma ya kamata su yi kyau ba. To in yanzu haka gaskiya ko'a kauye ma mutanen kauye duk sun wayo ko kagen mutum ya je yayi noman shi ya girbe abinci, ya je ya sayar kagen yayi kuɗi ya samu kuɗi. Kagen kuɗi ma in yazo ya koma mama sun noma ne ko. To kagen sun ɗebo kuɗi haka za su shiga kasuwa wacce kasuwan bayi sanda ake cikowani ranan litini. Kagen dukka yanda suna so za su ɗebo tufafi masu yawa haka har dai takalma. Yanzu ma su na siya iri takalma dogo dishin da ake kira timbalandin na. To kagan ai ko kana kauye bakade kaya masu kyau de kuma takalma masu kyau ba yanzu haka to kaga kaman kai an barka a baya kenan ko to kowa de kowa na kukarin yasamu wancan ɗin. To yanzu har a kauye din mamuna dan samu kuɗinmu mu je mu siyo wancan abubuwan kuma za mu siyo masu kyau ne masu tsada sosai haka kagen takalmi guda ɗaya kana siya kusan dubu talatin da abu dai wasu abu aka yi. Kagen tufafin sa a jiki riga kawai zaka iya siya riga guda ɗaya dubu ashirin da sha. To ba ayi maganancewa wando ba ma wanda za ka siya wasu wando.

Ina amfani da babba wayan da ake kira Airtel ko toh ko wani lokacin da dama na taba amfani da shi iPhone, iPhone XR kenan toh wancan yana da amfani sosai duk lokacin da ka daina cewa ka shiga a intanet ko kuma magizo duk abin da ka daina zai iya baka shi a kan lokaci. Kuma yana kawo su da wuri wato duk waya da in iPhone ya tashi kam yana da matuƙar amfani. Na taba ganin me amfani da shi iPhone 13 Pro Max, hake yaka amfani da shi kuma abun na da sha'awa sosai, yana bani daɗi. Amma kuɗin shi yayi yawa. Ai masu amfani da shi kuma a wannan gefenmu a Najeria gaskiya wanda de suna da kuɗi sosai ko kuma ince wanda zai iya dorewa irin kace ka jure ka je ka saya. Irin ka manta da kuɗi, kuɗin kuma ya kama rayuwan ka da kuɗi. Sai dai daɗin da ka yi a jiya shi, ka doka ka je ka saya waya kawai ka zo ka na rikewa domin mutane sun gani suna mamaki suna cewa eh ke bai kuɗi ne. Toh yanxun haka, na kasance wayan da nake amfani da shi Airtel ne toh wasu lokaci kuma kaga in zamu iya sayad da su, don na sai da wannan Airtel, kake sai in je inyi amfani da wanɗe ake kira Tecno ko suma suna da kuɗi amma suna da kuɗin du dai ba tsada sosai ba. In ka gwada shi de wanda ake daika a saya Airtel da shi ko kuma irin wayan Samsung ko kuma Redmi, toh Redmi din ne dai zan ce shi yana da dan sauki domin shi yana nan kusa da Samsung, toh Samsung kuma yana nan kusa da iPhone ko kuma zan ce su abu ɗaya ne. Wasu kan suna da kuɗi sosai toh daga Tecno din wasu lokaci mukan iya sayan Infinix toh Infinix din ma na taba amfani da shi amma bani jindaɗin shi sosai ba. Shi ya sa na wa gaskiya na fi so ko itel ko kuma Tecno. Itel abin da ya sa ina jin daɗin shi sosai domin yana rike batir. Har suna ce maka cewa batir din nan wai irin 5000 wato dubu biyar wanda mAh wato yan da zai yi yawan rai din shi kenan. Yawan lokacin da zai dauka kafin man a ce ya mutu kuma a saka ayi charging shi an ce maka zai kai maka irin awa guda biyar haka. Sai ka ga cewa eh da gaskiya zai kai maka awa guda biyar wasu lokaci ma har fiye da haka. Toh shi ya sa ina jin daɗin shi domin batir ne, har batir din shi zai iya rike maka batir ko ka tafi kauye ne. Kaga inka iya amfani da shi na kwana biyu, kwana uku ba zai mutu ba kafin nan ka dawo kuma ka zo ka yi charging shi domin wasu lokaci ka muyi ba za ka samu inda za ka yi charging shi ba toh sai dole ka dawo gida kafin nan ka dawo birni kafin nan ka ce za ka yi charging shi. Toh shi ya sa nake son amfani da shi Airtel din kenan. Tecno ma suna ƙokari a fannin- a fannin batir din domin suma wasu lokaci za su ce maka batir zai kasance zaka ga eh haka dinan da gaske. Toh wasu lokaci ba zai kai sosai ba amma dai itel ya ƙure su a gefen batir toh Tecno din dai abin da ya sa ake jin daɗin shi sosai wasu lokaci shi ne in kazo ka buga sauti da shi, sautin shi inka kara shi zaka ji shi kara shi na kyau haka kuma sai ya kasance kana jin shi da kyau sosai kuma shi kuma abin da ake jin daɗin shi da shi wasu lokaci shi ne inka na so ka- kama hoto da shi ko kuma ka na so ka yi bidiyo zaka fi ganin shi da haske sosai haka. Shi dai ya fi min kusa da ita wayan da ake kira Samsung din, wato babban wanda ya ƙure su duka iPhone kenan. iPhone shi ne wanɗa kake amfani da shi wai ka na so ka kama hoto da shi ko kuma za ka yi bidiyo cewa akwai abin da kuke yi ai za ka fi jin daɗin shi sosai da wancan ne. Toh Tecno ma yana ɗan kusa da su wato wayayin da ba su da kuɗi Tecno ma yana ƙokari toh na gani kamar wanɗe ya fi sosai wato Redmi kenan ko toh akwai wani Redmi da abokina yake amfani da shi. Wancan din duk lokacin da zamu yi wani abu ne, zamuce toh biri ya kama mun hoto da shi toh akwai wani lokaci daɗin din da bai saya Redmi ba an fi amfani da na wa waya domin wanda na ke amfani da shi shi ne itel S23 wato S ashirin da uku. Ni muke amfani da shi shi ma in anaso a kama hoto da shi, hoton shi yana kyau sosai. Ana yin bidiyo da shi za ka ganshi mai kyau haka amma dai ba za ka gwada kyaun shi da wancan Redmi din wato da abokina yake amfani da shi yanzu ba ko kuma za ka gwada kyaun shi da irin su iPhone kaman ace su iPhone Pro Max din wato na 13 din na ko kuma na 12.